Koko da ƙosai me yasa suke zama abincin safiyar da ake fi so, wato kaga da safe ana samun abu mai ɗan zafi mai ɗanɗimi to ko siyo da ƙosai kuma sun zo da wani ɗan zafi. Wataƙila ake mu'amala da shi. Ko shaifi kalaƙala mai ɗan zafi, zai ji mazaƙa ana mu'amala da shi.